Gaskiya na kan son buɗe taga a ɗaki, saboda idan kana buɗe taga mussaman ma lokacin zafi, za ka sha iska ne kayi bacci cikin ƙoshin lafiya, ba tare da zafi ya takura ma ba gaskiya na kan buɗe taga ne duk lokacin na kan kwanta a zafi, na kan kwanciya a ɗaki lokacin musamman ma lokacin zafi don in sha iska inyi bacci mai daɗi.

To gaskiya dai game da botukan da muke da su a gida, muna da botukai sama da guda biyar a gidanmu saboda muna amfani da botukai sosai. Musamman ma a kaci an yi fenti, to gaskiya duk botukan da aka fenti a gidanmu muka yi amfani da su wajen iban ruwa. An ma yanke sama fara amfani da su wajen iwon ruwa. Da gaskiya muna da bautukai sosai a gidanmu da yawa musamman na ibon ruwa sama da guda biyar.

Gaskiya dai dangane da lokacin da aka jarraba haƙurinmu, akwai lokacin da wani malaminmu ne yazo zai jarrabamu, ganin cewa munci jarrabawa amma kuma ya kashe mana. Dan yanaso yagane cikinmu waye yake da haƙuri sosai. To ananne mutane duka sukan zama masu complaint, sukan cewa sukan gaya mai cewa "ai ancucesu" to yana gwadan, yanaso ya gwada mutanene yaga waye mai haƙuri aciki.